Kana koyan wata yare? Eh tabbas akwai yaruka da yawa da nake fatan in koya in kuma iya. Yare na Hausa ina koyan Arabic, ina koyan English da sauransu dayawan da za su amfani ni a rayuwa. Ina koyan yarurruka da yawa wanda suka sauka.

Kana musabaha da mutane tabbas ina yi saboda abu ne mai kyau. A matsayina na musulmi, musulmi na ƙwarai kuma na kirki, wannan abu ya zama kamar wajibi ne a gare shi musabaha da mutane. Abu ne mai kyau, halayya ce mai kyau musabaha da mutane kamar dai yadda mutane ke yi.